A to yanda nake shirya kai na don tafiye tafiye shine na ɗaya za muyi addu'a, na biyu kuma za muyi sa'in da za muje, na uku kuma yanayin yanda za a yi dai indai maganar tafiya ne dole sai mutum ya zo kusa da Allah ko ba haka ba? In mutum zai yi tafiya kuma dole sai yasa Allah a gabansa. Bayan haka kuma.